Lokacin safe ne, safe ne lokacin kuma rana bai fita ba shi muka fi so gaskiya. Safe waina na shi akwai, ranan ba zafi kuma ba sanyi. Shi ne daidan weather kamar irin abin da ya kama daga karfe takwas zuwa goma. Weathern lokacin normal ne shi muka fi so.

Eh kwari kala-kala ne. Akwai kwari mai cizo akwai marar cizo. Kwari mai cizo kam dole ne mutum ya ji tsoron shi. Ina jin tsoron kwari mai cizo. Amma wanda baya cizo kuma bana jin tsoron shi. Haka ne. Kwari kala-kala ne. Wanda basa ci cizo dansu bani da matsala da su. Wanda suke cizo shine na fi jin tsoron su.

Eh, a wurin aiki ina cin abinci normal haka kullum. Abincin da na saba ci shine nake ci a wurin aiki. Eh, mai daɗi da mara daɗi amma na fi son mai daɗi dai kullum. Na fi son abinci mai daɗi shine zamu ci a wurin aiki kullum. Haka ne, kala kala kuma a lokacin.

Ina duba saƙonni diyawa a aiki. Gaskiya, ya dangana ga zuwan saƙon. Saƙo yana zuwa da rana, da safe, da daddare ko da yaushe ne ma. Duk lokacin da ya zo muna duba shi a kullum. Sau diyawa muna duba shi kamar at least goma, irin shaɗaya, zuwa sha biyu.

A'a bana tara sabar kuɗi, dan sabar kuɗi yanzu tarashi a guri ko kuma a gida matsala ne sosai, ba security. Sai dai mu kai banki ko mu ajiye a wallet account ko kuwa wani wajenmu daban in bahaka ba bama tara sabar kuɗi. Sabar kuɗi riski ne, barayi zasu iya kawo maka farmaki shiyasa bana ajiyewa.

Ina magance matsaloli a aiki bisa tambaya. Duk wani matsalar da ya tashi in na san, na gane kanshi zan kira zan duba ta ina ne ya faru matsalar. Idan kuma na san wanda ya yi, ya kawo matsalar zan kira shi zan ce masa a garin yaya hakan ya faru. Idan kuma na duba zan sa shi a aiki, zan sa shi a hanya nan gaba a daina samun matsala haka.

Ina duba kalanda amma ba kullum ba ga siya. Ba kullum nake sa shiga kalanda ba don saboda akwai date na waya nake dubawa yawanci. Akan waya yana nuna time din agogo da kuma rana da kuma shekaru duka. Shi ya sa ban damu na duba kalanda a kullum ba. Eh, ɗin akan waya na ina dubawa.

Eh ina zaman gwiwa tunda gwiwa na lafiya ne ƙalauƙam. Idan gwiwanka lafiya ne zaka iya zaman mutum zai iya zaman gwiwa. Idan ba lafiya ne shiyasa ba zai zama ba, ko a gurin sallah ko a gurin ɗan motsa jiki haka nakan iya zama a gwiwa. Ba damuwa ba ne wannan bashi da wani froblem. Zan iya zama sosai ma.

Gaskiya ina son bada kyautan mutum abinda zai dogara gakanshi kamar irin na kuɗi. Zan iya ba mutum kuɗi, zan iya ba mutum ilimi amma nafison in ba mutum kuɗi ne shi ma yaje yaji daɗi sosai. Kuma ilimi ma yana da amfani sosai idan na ba mutum kyautan ilimi, ilimi ma zai yi mutum zaije ya amfana sosai.

A'a kuɗin lantarki a wata it depends ne gaskiya a wajen mu dan saboda akwai kala biyu ne. Akwai prepaid meter wanda iya abin da ka kona shine za ka bayar, iya shagalin ka iya kuɗin ka ba a faye ce abu kaza. Duk abin da ka kona a wata mutum zai iya kona dubu uku, dubu huɗu, dubu biyar ko dubu shida haka. Duk abin da katin based on your loading ne, loading gidan ka ne shine. Idan gidan ka akwai load da yawa za ka kashe kuɗi da yawa kuma ba load ba za ka kashe kuɗi da yawa ba amma ba a faye ce abu kaza haka ba.

Eh ina kallon Inuwa ta. Ina kallon Inuwa ta sosai. Musamman mutum in ya tsaya a rana, in ya fita rana da rana yana kallon inuwan shi. Inda rana ne kallon inuwa ta haka. Korai kuwa, ma da gaske ina kallon inuwa na sosai. A rana ko a wurin me haske, mutum yana raye kam yana nuna inuwa ne.

Eh, ina karanta jarida. Amma yanzu ba jarida hard copy ba, soft copy na kan waya. Ina karanta jarida na kan waya. Sosai ma kullum sai ina karanta jari--, jarida. So, da yau ina karantawa. Akwai labarai kala kala, labarai iri iri ina karantawa. Labari na cikin gida, na da na waje da na other country duka muna yi.

So da yawa, so da dama ina kallon sa'o'in da ke kan wayana. Duk bayan awa daddaya ko in ce awa biyu-biyu ma ina kallon sa'o'in inda yake kan wayana. Ina kallo sosai, sosai da sosai. Ina kallo sosai da sosai. Ai, idan a yi kamar in ba sa'o'i, in ba duba sa'o'i ba zai tafi ba ma.

A ni a waje na gaskiya a inda nake rayuwa wurin da nake na fi son abinci gidan abincin Hebron suna shi Hebron dan na ci abincin su a baya yana mun daɗi sosai. Na ci abincin su akwai daɗi shi yasa idan zan ci abinci na fi son wajen in je in ci abinci abincin su yana da daɗi sosai. A.

Eh ina son biredi. Irin biredi ina fi so, ina fi so irin bired slice, slice bread. Mai kwakwa dinnan, shine na fi so. Ina son irin wancan biredin slice. Ga zaki, ga laushi, ga flavor, ga siga, komai akwai. Eh wancan yafi daɗi. Kai!